Umma, zan so yin haka ni ma, amma ban san me yasa da na tuno da maganganun da yayabail ya faɗa a ɗakin dada ba, na irin sanda yake ma Jawair sai na ji gaba ɗaya harshe ma na tsane shi. Hajiya Asiya ta girgiza kai ta ce, "Sajida, bana son mu zo gaɓar da ba na so, wato gaɓar da zan kai ki inda nake da yake ina cire miki duk wata matsala ko ta halin kaka." Ido Sajida ta ƙara tsare ta da shi, sa'anan ta ce, "Umma, idan har akwai inda zaki kai ni a raba ni da wannan damuwar, me ya sa ba zaki kai ni ba? Zaki bar ni cikin tsoro da fargabar rasa yayabail, saboda kai ki babu wani amfanin da zai miki nan gaba. Face je, faki cikin ɗanbun damuwa da tunani. Diddan zaki sami abin da kike so, amma kina iya tsanar kanki nan gaba." Maryam Hindatu ta ɗaki dodon kunnen Sajida, dukansu suka juyo suna kallon ta har ta ƙara so cikin falon tana riƙe da Walid. Cikin wani irin yanayi Sajida ta ce, "Yayai Hindatu, me yasa kikace haka?" Kallon da Hajiya Asiya ta watsa ma Hindatu ya sa ta fahimci ummar nata bata son gaya mata Sajida komai. Dan haka ta gyara zama ta ce, "Mu bar wannan maganan Sajida." Ta dawo da kallonta kan Hajiya Asiya. "Umma, wai daga sai keke maganan Baba Nura." Hajiya Asiya ta gyara zama, cike da takaici ta ce, "Duk abin da na gaya miki haka ne. Jawair ɗan wajensa ce. Ita ce Bakil ke son aure. Tarihi na neman maimaita kansa ne." Ganin irin mamaki da ya lillaɗe Hindatu ya tabbatar mata Sajida cewa ko bata san komai ba, ta san mafi yawa daga cikin abun da ya faru a bayan Hindatu ta aji ajiyar zuciya ta ce, "Ciƙe sa, umma, dama tsawon shekarun nan Baba Nura na raye, amma rashin dawo sa gida tabbas yana da alaƙa da abubuwan da suka faru a baya. Idan kuma har yanzu bai ma komai ba, abin da ya faɗa na ba zai bai wa Bakil auren Jawair ba a cikin zuciyarsa ne, ba kuma zai sauko ba." Hajiya Asiya ta ce ƙwarai kuwa, kamar yadda babu wanda zai iya dawo da martaban zumuncin da ke tsakaninsu. Domin na yi imani babu abin da daɗa zata iya yi a yanzu, domin dai dai ta komai. Idanu kawai Sajida take bin su da shi. Sosai take son sanin komai ita ma, kamar yadda ranta yake mata daɗi. A duk lokacin da ta ji kalmar Bakil ba zai taɓa auren Jawair ba. Hiddatu ta gida jai ta ce "Kwarai kuwa domin na tabbatar babu wanda zai kai dada a yanzu" hajiya Asiya ta ce Allah dai ya kaimu goben, su je Kadunan muji yanda zata kasance amma, yaya adam da gogo ta funtuwa sun san wannan maganar kuwa? Hajiya Asiya ta girgiza kai ta ce, "Ban dai sani ba. Ko wani a cikin su ya kira Maryama ya gaya mata ido suka tsura a juna alamun suke na mamaki. Ita kuwa Sajida, miƙa hannu ta yi ta ɗauki Walid tana ci gaba da kallon su. Zuciyarta cike take da wasu wasu. Daidai lokacin Hindatu ta dube ta da cike da ƙauna irin ta yan'uwantaka ta ce "Sajida, abun da nake so da ke ki tattara ki koma ɗakin mijin ki, ki ƙara ƙafa gwamnatin ki domin na yi imani kamar yadda Annabi ya bar duniya, haka za a bar wannan maganan." Hajiya Asiya ta gyaɗa kai ta ce, "Yauwa ke ma ki gaya mata. Tun ɗazu nake koƙarin gannad da ita hakan, amma ta tsaya juya magana. Ki koma ɗakinki, ki ci gaba da rayuwarki, ki kwantar da hankalinki kamar tsumma a randa. Ba ki da kishiya." Sajida ta limshe idanu ta buɗe ta ce, "Allah ya tabbatar Umma, zan kuma koma ɗakina, domin ba zan yadda wata taraba ni da mijina ba. Komai girman son da yake mata kuwa, zan ɗaura damara domin har abada ba zan taɓa yadda da Jawahir a matsayin yar uwata ba Hindatu ta jinji na kai ta ce, "Wannan shine maganar gaskiya." Daga nan suka ci gaba da tattaunawa, sai dai har zuwa lokacin. Babu abu ɗaya da Sajida ta fahimta game da lamarin, kamar yadda tun idar da sallar isha'i, Bakil yake zaune a cikin masallaci. Tun shigarsa bai tadda kowa ba sai dafe yake da kansa, abubuwa duk sun haɗu sun rancade masa. Tun bayan idar da sallansa wannan shi ne na ta goma saura ya fito daga masallacin. Daidai lokacin kiran Mustafa ya ƙara shigowa cikin wayarsa. Wannan karan da sauri ya ɗaga wayar. "Habiba Bakil."

Balele cikin murmushi da farin ciki ya ce "Alhamdulillah, Allah ya raya mana." Ya Aishan, Mustafa ya ce lafiya ƙalau ta ke. Babu wata matsala. Ji yai jiri na neman ɗaukarsa. Hakan ya sa ya tuna rabonsa da abinci har ya manta. Ya lalibo dakalin masallaci, ya zauna yana maida numfashi da ƙarfi. Da sauri Mustafa ya ce "Baƙil, lafiya kuwa kake?" tun daga sautin muryanka ta farko na fahimci akwai matsala Baƙil ya ƙara nisawa ba tare da ya ce kome ba. Jin be da alaman yin magana ya sa ya ce Baƙil kana ina ne? A sanyaye ya ce "ina danduma Mustafa." A gaggauce ya ce "Ɗanduma kuma Baƙil babu lafiya ko me ke faruwa? Ka tafi ɗandume." An tsaida maganar taka da jawahir ne. Sautin damuwa ya fito sosai daga cikin muryan Mustafa. Hakan ya sa Baƙil be ba da wani zaɓi da ya wuce ya sanar da shi duk abun da ke faruwa ba. Don haka sunnu a hankali ya gama warware wa Mustafa duk halin da ake ciki. Ƙwarai shi ma Mustafa ya fargita da jin bayanan kome, ya kuma jinjina maganar cewa jawahir ƙanwan Baƙil ce. Sai dai shi ma tambayar da yake yi irin ta Baƙil ce. Me ya faru? Alhaji nuraddin canji ya juyawa danginsa baya ciki hadda mahaifiyarsa sa'an nan me yasa su dadan ba za su sanar da Baƙil dalilin da ya sa Alhaji Nuruddin Canji ya manta da su ba a rayuwarsa. Ya san babu wasu kalamai da za su iya amfani da su don kwantar da hankalin Bakil. Musamman a yanda ya san irin girman ƙaunar da Baƙil yake ma jawahir. Ya san ba shi da wata natsuwa ko kwanciyar hankalin da zai iya fahimtarsa. Se dai duk da haka ya yi ƙoƙarin ba shi haƙuri tare da kwantan masa da hankali har zuwa lokacin da sukai sallama da juna. Amma duk da haka kan dakalin ya cigaba da zama. Ya rasa me ze yi. Yana zaune ne har hindatu ta fito da nufin tafiya gida. Kallon sa kawai tai ba tare da ta yi masa magana ba. Ko da yai mata, ta wuce tai tafiyarta. Ko da ya lallaɓa ya shiga gida kusan ƙarfe goma sha ɗaya ne na dare. Ya so ya shiga sasan dada. Musamman da ya hango wuta a kunne a cikin falon nata. Wanda hakan ya tabbatar masa da cewa ita ma ba tai bacci ba. Sai dai ya san ko ya shiga abun da yake son sani ba ze sani ba. Don haka ya wuce sasansa. Zaune kan kujera ya tadda Sajida taƙudindine kamar me zazzaɓi. Ga wutan falon duka a kunne. Yana shigowa ya sa hannu ya kashe wutai. Ya kulle ƙofa ba tare da ya yi mata magana ba. Ya shige uwarɗaka ko wanka ya ji ba ze iya yi ba. Kaya kawai ya cire ya maida na bacinsa ya haye kan gado ya kwanta. Amma ji yake yi kamar an ɗauko nauyin duniya an ɗora masa. Hakan ya sa ya tashi ya jingina da gado gami da mai da idanunsa ya rife. Bai san lokacin da ta shigo ɗakin ba hatta zauna a gefen gadon. Se da ya ji ta ce "Tunanin jawahir ko?" Idanu ya buɗe ya ɗora a kan fuskarta. Ba zai iya mata ƙarya ba, ba kuma zai iya gaya mata gaskiya ba. Don haka shirum ya fi alheri. Ta ƙara matsowa kusa da shi ta ce "Yanzu kana ganin ka yi man adalci ke nan?" Ya ɗan buɗe idanu kaɗan yana kallon ta yace "Me na yi da kike mun wannan tambayan?" ta sa masa idanu sosai sai yanzu ta gane irin ramar da ya yi. Zuciyarta ta ƙara sarewa. Tsana jawahir ya ƙara kama ta. Ta ɗauke kanta a kansa ta ce "Yanda baka ji kunyata ba ko nauyin iyaye na kake iya faɗin irin son da kake ma jawahir." Ashe ni bani da kima ko darajar da za ka iya rufa asirin zuciyarka ko don kwanciyar hankali na. A yanda yake jin zuciyarsa ba zai iya ɗaukan wani ɓacin rai ba. Don haka ba zai iya biya ma Sajida ba ta ƙarasa zauta shi. Don haka ya mai da kansa ya kwanta gami da jan bargo har saman kansa ya ce "ki yi haƙuri babu wata magana da zan iya yi yanzun." Zuciya ta kufulo ma Sajida ta ji bakinta har ɗaci yake saboda ɓacin rai. Hakan ya sa ta kasa mallakan tunaninta. Tai ta faɗa da faɗan duk abin da ya fito daga bakinta. Komai muninsa ba tare da ta tauna maganar ba. Halin da yake ciki ya fi ƙarfin tsayawa ya biya wa Sajida. Don haka ya rufe idanunsa yana ƙoƙarin yin bacci. Wanda ya san abu ne mawuyaci ya samu bacci a wannan daren. Ga yunwa yana ji amma bakinsa ba abun da ze iya ci duk cikar gidan kuma da batsewarsa babu wanda ya damu da ya zo ya lallashe shi ya kawo masa abinci ya ci. Har uwar da ta haife shi wacce ita ce yaci a ce tafi kowa damuwa da halin da yake.